Ina zuwa aiki daidai lokaci. Sabida abin da na zaɓa, fita aiki a daidai lokaci sabida yana da muhimmanci. Lokacin da kake fita, in ka saba fita a wannan lokacin, shi ne zai baka dama da samun nagarta da aiki mai muhimmanci a gurin aikinka. Zuwa aiki a lokaci daidai, yana ɗauke da surruka da yawa. Misali, in ka na daga ƙasa zaka iya komawa sama. Za a iya baka matsayi da wani dama opportunity. Shine ake cewa opportunity wanda zaka samu. Kanayin abubuwan da duk ya kamata a lokaci daidai sabida ka saba fita lokacin da ya kamata. Lokacin da ya kamata yana da muhimmanci a kowane aiki. Misali, makaranta tana ingantuwa ne ana zuwanta a lokaci daidai. In aka ce wannan zai zo daban daban daban daban to ba za a samu haɗikan student wato ɗalibai ba. Amma ya kasance ana zuwa a ko da yaushe lokaci daidai. Shi ne zai bada dama abin da ake so dangane da wannan ma'aikata, ko ko a gida ko a makaranta ko gurin aiki. Hakan na da matuƙar muhimmanci. Shi ya sa na kasance na zaɓi zuwa lok-- gurin aikina a lokaci daidai. Lokaci daidai yana da mahimmanci a kowane abubuwa da ka ke yi. Ko wane sabga na rayuwa in dai kana da time da lokaci da kake fitarwa kana yin abu lokaci daidai to ba za ka taɓa yin baya a al'amuranka ba. Ko kamfani tana ingantuwa ne a lokacin da ake buɗe ta da lokacin da ake rufe wa. Hakan na da matuƙar muhimmanci. Ka kasance kala da tsari naka. Kamar nafito ƙarfe takwas, na tashi ƙarfe shida. Inna kasance ina wajen ko da yaushe daidai kwastomas da duk wasu abokan cinikayya zasu dinga samuna a lokacin da suka san nafito gurin aiki sabida muhimmancin fita lokaci daidai danakeyi da na saba Lokaci daidai yana inganta bizines kowanne iri ne daga karamar kamfani zuwa babbar kamfani yana inganta karamar kasuwanci da babbar kasuwanci lokuta daidai daka saba fita gurin aiki wadannan abubuwan sun taka muhimmiyar rawa, yau har kamfanoni suna bunkasa ne ta hanyar fita lokaci daidai da akeyi Da ofis da kamfanoni da makarantu duk sun sami daukaka ne ta hanyar fita lokaci daidai da akeyi In aka ce wannan ya zo ƙarfe takwas, wannan ya zo ƙarfe takwas da rabi, wannan ya zo ƙarfe tara. Abun da zai bi ya zama gantali. Ana nufin zai bi ya zama bai da inganci. Amma ana fita lokaci dai-dai. A lokaci dai-dai nam ko da yaushe za'a ringa ƙara samun ruɓun ga abokan sal abokan kasuwanci ta hanyar samar da nagartaccen kasuwanci ko ilimi mai albarka mai amfani. Shi ya sa na sa-- na zaɓi fita a kowane lokaci dai-dai da na saba gurin kasuwancina. Hakan ina jin daɗi yadda nike fita lokaci dai-dai. In je in yi aikina a lokutan dai-dai da na saba, na tashi lokaci dai-dai da na saba. Shi ya sa nike ƙaunar wannan fita da nike yi a lokaci dai-dai. In dai na fita lokaci dai-dai, ina matuƙan jin daɗi a dukkan kasuwancina. In dawo lokaci dai-dai da na saba, shi ma ina matuƙan jin daɗi a kasuwancina. Ba na wasa da fita lokaci daidai gurin kasuwancina. Shi ya sa nike jin daɗi ko da yaushe.

Ina cin tafarnuwa domin ya kasance tafarnuwa maganin sanyi ne sosai. Iyaye da kakanni sun kasance suna cin tafarnuwa, su sa a shayi, a sa a girki, a ci tafalnuwar ma haka nan, sabida ingancin da yake da shi a cikin lafiyam dan adam. Misali, tafarnuwa wani nau'i ne na magani da ke magance cututtuka a jikin dan adam. Tafarnuwa na da amfani sosai wurin magance sanyin jiki da sanyin ƙashi. Shi ya sa nake son tafarnuwa sosai. Ko wane lokaci nake amfani da shi. Ina amfani da shi ne ba ya taunawa ba kawai. Ila amfani da shi ne a iya yin abinci da shi da shayi da ruwan lifton. Shi ya sa nake amfani da shi kodayaushe. Ba na wasa da shi ba, ba na sakaci da shi. Shi tafarnuwa wani magani ne ingantacce wanda yake da amfani a jikin dan adam. Shi ya sa nake amfani da shi sosai. Tafarnuwa iyayenmu da kakanni mu sai yi amfani da shi tun lokacin da maganin Bature bai yalwata ba. Tun lokacin da ba a tabbatar da ingancin maganin Bature ba. Har zamanin da sun kasance suna amfani da shi sabida wani garkuwa ne da ke kare mutum daga wasu cututtuka na sanyi. Shi ya sa nake amfani da shi koda yaushe. Ina amfani da shi a ruwan zafi ko a shayi ko a abincin da nake ci. Ina kuma iya tauna shi haka nan sabida ingancin da yake da shi a jiki. In kana amfani da tafarnuwa. Ina warware duk wadda cututtuka da ya sani, sanyin ƙashi ko sanyin jiki da sauransu. Shi ya sa nake amfani da shi. Ba wai dan yana da daɗi ba. A'a, ina amfani da shi don ya mun magani. Duk wanda ya san meye tafarnuwa, ya san tafarnuwa cewa babu daɗi. Amma mene? Ina amfani da shi sosai sosai. Shi ya sa na zaɓi yin amfani da shi a kowane lokaci. Ina amfani da tafarnuwa da safe, ina amfani da shi da daddare in zan kwanta. Shi yasa nake amfani da shi sabida magance dukkan wasu matsaloli da ke fata da na cikin jikina. Ila amfani da tafarnuwa sosai da sosai. Shi ya sa nike jin daɗi na nike zama cikin ƙoshin lafiya. Tafarnuwa yana da daɗi, yana da kyau a jiki. Shi ya sa nake amfani da shi sosai sosai. Ina amfani da tafarnuwa ne koda yaushe, dukkan mai da shi kaman minti, kaman lolifof a bakila sabida magani da yake yi.

Muna kare kanmu da sauro ta hanyar shiga net. Duk a lokacin da na shiga net din tana taka muhimmiyar rawa wajen magance sauron da ke dakin mu. Idan na tashi a lokacin da naga sauro sun mana yawa a ɗaki. Idan naje na ɗauko mosquito maganin sauro, nakan kunna a ɗaki dan ya magance waɗanda suke tsakar ɗakin. Amma net yana taka muhimmiyar rawa wajen magance sauro. A lokacin da na shiga net ko da ban da maganin sauro, nakan ji daɗi saboda sai dai na ji suna kuka amma ba za su zo gareni ba. Shi ya sa nake amfani da net a matsayin kariya ta hanyar maganin sauro kafin ya zo gareni saboda shi sauro wani abu ne wanda a duk inda ya cije sai ya bada alama ko wani abu da zai nuna ya zalunceka misali ya cutar da kai. Shi ya sa nake amfani da mosquito domin ya kashe waɗanda suke ɗaki. Nake amfani da net kuma don na shiga sai dai naji ihun su. Shi ya sa ko da yaushe za ka gan ni zazzabi malaria baya kamani da sauransu. Shi ya sa nake jin daɗi na. Shi ya sa nake jin daɗi a kowanne lokaci.

Ina kwana a gado sabida ya kasance yana taimaka min sosai da sosai. Gado yana da muhimmanci a duk lokacin da nakan kwanta a kan shi sabida gado in kana kwanciya a kan shi ba zai saka ciwon baya ba. Shi yasa nake son kwanciya a gado a ko ina. Shi yasa gado yana da mahimmanci sosai a duk lokacin da ka buƙaci kwanciya. Shi yasa bana so ina kwanciya a ƙasa. Nake kwanciya a gado ko da yaushe. Shi yasa nake morewa sabida taushin gado. Nakan tashi da wuri sabida kwantawa a gado da na yi. Shi yasa nake jin daɗi sosai a duk lokacin da naga inda zan kwanta ya kasance gado ne. Shi yasa nake aikina cikin ƙoshin lafiya. A lokacin da na fara kwanciya a gado, sai na ji nau'in jikina ya sauya sosai sabida taushin da ke cikin wannan katifa ya kasance yana sa fatan jikina taushi da laushi. Don kasance ma cewan ina kwanciya ne a jikin taushi. Shi yasa ya kasance jikina yana taushi, yana kyau sosai da sosai. Shi yasa na zaɓi a ko da yaushe ina dinga kwanciya a gado sabida jin daɗi da yin bacci mai nagarta da tashi a lokacin da nake so musamman a lokuta daban daban in aka ce ga lokacin sanyi ko zafi. Ya kasance ka samu gado ingantacce mai lafiya, to zai kasance ka ji daɗin bacci har ka tashi a lokacin da kake jin daɗin tashi. Shi yasa gado yana da matuƙar amfani a wurin jariri da yaro da babba. Shi yasa bana wasa da kwanciya a kan gado ko da yaushe. Ina son in ringa kwanciya a gado sabida gado yana da mahimmanci a duk lokacin da mutum zai kwanta. Misali gado anyi tun lokacin iyayenmu da kakanninmu tun suna hawa gadon, gado ne suke hawa na bulo wanda ake mai ciko da irin abubuwa haka a sama taushi. Sai yanzu abun ya zo mana a zamanance za ka iya hawa gado mai taushi wanda ake ƙerawa da "MBF Pillow" wanda daga bisani za a ɗauko shirgegen katifa a ɗaura mai. Wanda in ka kwanta za ka ji kaman kana yin sufurin dakai kana sama kana ƙasa ba kaman yanda za ka kwanta a ƙasa ka ji ka ƙi ƙiƙirɓa. Shi yasa nake jin daɗin kwanciya a gado ko da yaushe sabida jin daɗi da warwala da nishaɗi. Shi yasa na zaɓi kwanciya a gado. Duk wanda yake da hali yana zuwa siyan gado don ya samu ya dinga kwanciya a kai sabida a ko a lokacin jahiliyya sun kasance suna ta'ammali da gado tun na gargajiya. Da gado anyi lokacin da aka yi amfani da gado na kara. Aka zo aka yi amfani da gado na bulo. Aka zo aka yi amfani da gado na ƙarfe. Yanzu ga shi mun zo gado ne ake yi na "MPF" sannan a ɗauko soso mai laushi da taushi a ɗaura a kai. A zo a yi mai riga a ɗinke shi a ɗaura shi a kan wannan "MPF Pillow" ya kwanta ya lafe. Ka zo ka kwanta cikin ƙoshin lafiya, ka tashi bacci mai daɗi, ka kwanta bacci mai daɗi. Lallai gado yana da mahimmanci a ko da yaushe. Na saba kwanciya a kan shi sosai don morewa da ingancin rayuwa.

Ina zuwa kasuwa lokutan da na karya daga gida na ci abin, na wanka na ci abinci, na kintsa, na sa kaya, suke tafiya kasuwa. Duk wani mai sana'a ya kasance yana tafiya kasuwa ne a lokacin da ya kintsa ya sallama gida. Shi kasuwanci wani nau'i ne wanda yake ɗaya daga cikin jigo rayuwan da muke ciki a yanzu. Sabida kasuwanci abu ne mai kyau wanda mun riƙe shi tun kakanninmu. Shi yasa nake ƙarfafa kasuwancina a kowane lokaci. Kasuwanci abu ne mai daɗi ga wanda ya san ciwon kanshi. Shi yasa nake ƙoƙarin zuwa kasuwa a lokacin da ya kamata. Duk wani ɗan kasuwa yana da lokutan da yake zuwa kasuwa. Wani za ya fita kasuwa a misalin ƙarfe takwas, wani tara, wani goma, wani ma sai ƙarfe biyu. Kuma ko wane kasuwa akwai lokacin da ake fara cin kasuwan nan. Misali, ita kasuwa ta kasance wani nau'i ne cibiya ta rayuwa wanda inda kana rayuwa dole sai ka kasance kana kasuwanci. Sai dai kasuwancin kowa da kalan nashi. Wani zaka ga ƙaramar kasuwa yake, wani babbar kasuwa ce, wani kamfani ne, wani ofis, wani shago, wani kasuwancin nashi ma a gida yake yi. Shi yasa ya kasance kasuwa kasuwa ne amma akwai kasuwar da ta fi wani kasuwa. Shi yasa nake zuwa kasuwa a ko da yaushe amma na fi zuwa kasuwa a lokutan da ya dace. Kowace kasuwa akwai lokacin da take amsa sunanta kasuwa. Misali, lan kasuwa ne amma kasuwar ba ta motsawa sai ƙarfe, in kana fita ƙarfe takwas dai, kasuwar ta na motsawa irin ƙarfe sha biyu ne. Akwai wanda shi kuma sai ƙarfe sha biyu nan zai fita dan ya fara moran wannan kasuwa. Wani kuma yakan fita tun ƙarfe takwas ya jira har lokacin da kasuwar za ta soma motsawa yana cikinta. Shi yasa ya kasance ma kasuwa sirri ne ga duk wanda ya kasance yana ta'ammali da ita. A yau kasuwanci ya wuce Birane har ƙauyaku kasuwanci ake yi. Shi yasa muke da tsarin da dama da muke samu nayin kasuwanci a ko ina muka since kanmu, a ko ina muka je mun yarda da kasuwanci sabida kasuwanci shine jarinmu. Kasuwanci yana da kyau, yana da daɗi, yana da muhimmanci a gurin wanda ya saba yinta. Yau an riga an samu wayewa a rayuwan nan. Da sai dai ka ba da kuɗinka a juya maka a kasuwanci. Yanzu gashi ya kai da kanka za ka ringa sarrafa kuɗaɗenka domin yin kasuwanci. Yaba ƙaramin kasuwa inma babbar kasuwa ya danganta da inda ka zaɓan ma kanka. Shi yasa ko da yaushe ba ma wasa da yin kasuwanci. Yau ba sai matashi kaɗai yake harkan kasuwanci ba har da tsofaffi suna harkan kasuwanci. Akwai wanda ya zaɓi ya fita kasuwa ƙarfe takwas, wani ƙarfe tara, wani ƙarfe goma, wani ma ƙarfe bakwai zai fita kasuwa. Shi yasa kasuwa ke da daɗi, yake da muhimmanci a gurin al'umma. Shi yasa nake zuwa kasuwana ko da yaushe sabida kasuwata ita ce jari na, kasuwata ita ce rufin asiri ta, kasuwana shine mutanci na. Shi yasa na kasance bana wasa da zuwa kasuwa. Dan kasuwa zuwa kasuwa yana ƙara ma mutum daraja. Zuwa kasuwa yana ƙara ma mutum ƙima. Zuwa kasuwa mutum na samun nasarori sosai a ayyukansa.

Na fi son tufafin auduga, saboda auduga wani nau'i ne mai daraja. Auduga wani nau'i lebe alfarba. Yau duk wani manyan gese nuni da manya riguna da zaka gan su sa a jikin manyan mutane ya ɗauko asali ne daga audiga. Shi ya sa audiga ya ladda muhimmanci sosai a gurin rayuwan ɗan adam. Ba don komai ba, ta wannan audugan ake sarrafa mai suturan da zai sa har ya fito ya kyan gani. Shi ya sa da ba audiga rigunan da zamu sa irin na iyayenmu na baya can da kakanninmu. Shi Allah ya kawo mana wayewa da ci gaba har aka ƙirƙira auduga hanyar wurin ƙera manyan tufafi wa'inda bakesawa na alfarma. Shi ya sa abun da ya sa nake son suturan tufafi mai ɗauke da launin na audiga. Saboda in na sa na hau jikina, na kanji na ji daɗin shi yana da kyau. In da kan sa laje duk illa nake so na je na dawo ba tare da ya koɗe ba. Shi ya sa nake jin daɗi a ko da yaushe. Audiga yana da wani abu wanda ake amfani da shi a gurare da yawa. Amma ni ina son audiga a ɓangaren yin sutura. Shi ya sa na zaɓi riga launin tufafi na audiga. Kowa da kowa ya kasance yana son tufafi mai ɗauke da ado irin na audiga. Shi ya sa za ka ga audiga yana da daraja. Manoman audiga sun kasance kamar wani zinare ne wurin noma shi da suke yi. Ba don komai ba, saboda shi kan shi audugan dukiya ne da an fito da shi. Akan sarrafa shi ta hanyoyi da yawa. Ana sarrafa shi a hanyar neman lafiya na treatment na jikin mutum. Ana kuma sarrafa shi ta hanyar yin riguna da manya manyan abubuwa na masaƙa wa'inda ake amfani da su a yau da kullum. Shi ya sa kasuwancin audiga kullum ƙara ban yayi ke yi ta wurin sanya riguna na alfarma. Hatta shugaban ƙasa da gwamnoni sun kasance suna amfani da riga ce ta audiga. Saboda ita ce za su sa a sansan sa kuma ita ce za su cire kuɗi manya su siye ta ba tare da sun ji komai ba saboda ingancin shi. Ban ce na kai su ba amma ni ma ina duba daidai matsayina kuma ina amfani da riga irin ta audiga saboda inganci da samun nishaɗi da samun kwanciyar hankali da kwargini a cikin al'umma. Shi ya sa na kasance ina sanya ta a ko da yaushe. Na fi son rigan tufafi na audiga. Shi ya sa a ko da yaushe audiga in ka samu kaɗan ka kai shi masaƙa za ka ga ka amsa kuɗaɗe da yawa. Saboda ita ne ake bi hanyar sarrafa riguna, wandina da wasu abubuwa manyan alkyabba da wasu abubuwa masu nau'i na birgewa da ban sha'awa. Shi ya sa nake bukatan shi a ko da yaushe. Shi ya sa manoman ta ko da yaushe kullum jin su ake yi tamkar luƙuluƙun saboda sun kasance su suke ba da dama wurin yin manyan riguna na gani na faɗi. Na fi son riga mai ɗauke da designing na audiga. Shi ya sa nake amfani da tufafin na audiga a ko da wani lokaci. Saboda sauƙi gurin sawa bai da nauyi a jiki. Shi ya sa nake son shi. Ga iska zai ringa shigan ka a duk lokuta lokuta. Shi ya sa nake so nake sa tufafin audiga saboda karko da ingancinsa.

Ina ajiye kuɗaɗe na a banki amma kuɗin da na fi bukata nakan ajiye su a hannuna. Da kafin bankuna su yawaita a gane muhimmancin banki, nakan ajiye kuɗi na ne a jikina a ɗakina. Da aka samu wayewa ta hanyar sadarwa, nakan yi transaction ɗin su izuwa wallet ɗina ma'ana akawun ɗina ta banki tafi da gidanka. Da aka samu wayewa yanzu, ya sa ko da yaushe ina mu'amala da kuɗaɗe na a cikin wallet ɗina sabida shi wallet ya kasance wani abu ne nauƙi kaman ajuhu ne da ke jikinka yanda ka zuba haka za ka kwasa. Ya kasance ma cewan muna amfani da cigaba da ƙirƙire-ƙirƙire da cigaba da ya zo mana a wannan zamani. Da an aje kuɗi a gida a ɗaki ba bankuna amma yanzu zuwan bankuna ya kasance wanda yake da miliyan ɗari ba za ka same shi da miliyan ɗaya a gida ba. Za ka cid da su duk suna bankuna ne. Wannan ɗaya daga cikin cigaba da muka samu ke nan. Ina ajiye kuɗi na ko mun kankantan shi a kowane lokaci. Yanayin tsarin planning ɗina nakan ƙara abin nan sabon tashi sabida muhimmancin sanin ajiyan kuɗi. Ina yin ajiyan kuɗi na a ko wane lokacin da na sami dama sabida in na ajiye shi lokacin da nake da bukata zan ɗauke shi na yi amfani da shi. Wali kuɗin da na ajiye a cikin ajuhu na ko a ɗakina, walo kuɗin da yake wallet ɗina ta bankin tafi da gidanka nakan iya amfani da su a duk lokacin da nake da bukata. Sauyi da yawa ya zo ma mutane. Sakamakon samun bankuna da aka yi. A mutane dubu ɗari yanzu wanda suke ajiya a gida za ka samu yanzu bai wuce mutane ɗari biyar ba ne suke ajiya a gida. Mutane cas-- dubu casa'in da biyar suna ajiyan su ne a bankuna. Wannan kaɗan daga cikin cigaba da muke samu. Ajiye kuɗi tsari ne na planning amma za ka ajiye kaɗan amma za ka ajiye da yawa. Dole wata rana za ka buƙace su ka yi amfani da su don more hidima na rayuwa. Dalili a nan shine da muna ajiya ne a asusu na tulu. Muka dawo muna ajiyan kuɗin mu a asusu na ƙarfe. Daga nan muka dawo muna ajiyan kuɗin mu a kati na adashi. Cigaba na ta zuwa aka zo aka ƙirƙira mana hanyoyin sadarwa na bankuna. A yau bankuna suna ɗaya daga cikin reshe da ake ajiyan kuɗi a faɗin duniya. Aka zo aka ƙara samu mana tafi da gidanka wallet a ɗauki a wayarka wanda za ka zuba za ka cire banki na na tafi da gidanka wanda mutane da yawa kowa na amfana da wannan wallet ɗin sabida zamani da ya zo da shi. Mu abun da zamu ce game da ajiyan kuɗi sai dai Allah ya ƙara mana hanyoyin samu masu albarka amma hanyoyin da muke dasu na ajiyan kuɗi suna da yawa a wannan zamani da muke ciki. Shi ya sa muke jin daɗin yanayin ajiyan kuɗi da muke yi sabida wata rana zai mana amfani a duk abubuwan da muke so mu yi.

Ina shan ruwa mai sanyi a lokacin zafi. Shi shan ruwa mai sanyi yana da wani alfanu ga rayuwan ɗan adam. Misali, a lokacin da maƙoshin ka ya bushe, ba abun da ka fi bukata illa ka samu ruwa mai sanyi da zai jika maka maƙoshin ka. Muna shan ruwa mai sanyi a weza da yawa, kaman misalin lokacin zafi, lokacin bazara da watan Ramadan. A lokutan sanyi ba sai mun buƙaci ruwan da ya cika sanyi sosai ba, sai dai shi ma yana da daɗi a maƙoshin. Shi ya sa nakan sha ruwa mai sanyi a lokacin da ni ke da bukata kuma ina kiyaye lafiya na. Ban sha yamun oba don inganta lafiya na. Nakan ba wa kunhu da hanta na abun da suke bukata ta hanyar samun nagartaccen ruwa mai inganci, mai sanyaya maƙoshi da zuciya. Shi ya sa na kasance ina da roban ruwa masu kyau, masu inganci don shan ruwa. Yau mutane da yawa sun gane ma cewan ruwa mai sanyi na da matuƙar amfani. Shi ya sa aka yi amfani da firija da firij sabida wannan firij wata hanya ce wanda ake samun nagartaccen ruwa mai sanyi. Don ruwa mai sanyi yana da alfanu a zuciya da maƙoshi sosai. Shi ya sa ni ke amfani da shi a ko wani yanayi. A lokacin sanyi da zafi, na saba ina amfani da wannan ruwa mai sanyi. Ruwa mai sanyi yana da daɗin sha'ni a duk maƙoshin zukatan ɗan adam. Shi ya sa ni ke so ruwa mai sanyi ko da yaushe. Ruwa mai sanyi, in ka je ko'ina, birane da ƙauye, za ka ji ana tambayan, ko shin za mu samu ruwa mai sanyi? Ruwa mai sanyi a lokacin da ka yi tafiya ka ɗibo zafin rana, a lokacin da ka zo inda ka tsaya, a lokacin za ka gane muhimmancin shi sabida in ka sha wanda bai da sanyi, ba zai nuna ka sha a maƙoshin ka ba sai dai ya ƙara tagar maka da ishin nan da kake ji. Amma lokacin da ka sha mai sanyi ko mun ƙanƙantan wanda ka sha, zai ba ka daman ya wuto maƙogwaron ka daga lokacin da ya wuto cikinka. Kayan cikinka za su juya daga yanayin temperature na ɗaukan zafi da suka yi izuwa sanyi. A wannan sanyin da ya samu, shi ne zai bada daman ka ji kuzarin ka ya dawo kaman caji ne. A ka ce yau wayan ka ta yi zafi, ba za ka ji daɗin amfani da wayan nan ba. A lokacin da kake weza na sanyi, kana amfani da shi cikin sauƙi da rangwanci. To haka mutum ta wani fannin maƙoshin shi yake. A lokacin da maƙoshin mutum yayi zafi, ba zai sami damar yin magana mai sanyi ba. Ba zai samu damar maganan da zai daɗaɗa ma wanda yake yi ba. Amma lokacin da mutum ya sha ruwan sanyi, zai ji daɗi sosai a zuciyassa, zai daɗa ganin sa, zai rubanya a yadda yake gani sabida ruwan nan mai sanyi ya kore mai duk wani damuwa da ke cikin zuciyassa. Ruwa mai sanyi yana da alfanu sosai a gurin ɗan adam. Katankacin a lokacin da mutum yai tafiya mai nisan zango. Lokacin da kai tafiya mai nisan zango, a lokacin da ka tsaya, ba abun da ka fi bukata sai ruwa mai sanyi. Shi ya sa ruwa mai sanyi a ko da yaushe ni ke da bukatarsa sabida yana da inganci sosai a rayuwar ɗan adam da zukatan ɗan adam. Ruwa mai sanyi shi ne abun da ni ke amfani da shi a lokacin da ni ke da bukatan abun da zai sanyaya mun raina da zuciya na.

Ina amfani da kunne waya saboda wayan kunne, wayan kunne yana da matuƙar tasiri a gurin ayyuka na yau da kullum. Amfani da kunne waya yana da amfani sosai amma ina kunna waya na kowane lokaci na yi amfani da shi a kowane lokaci. Wayan kunne waya ne wanda ake amfani da shi a wannan zamanin. Misali, a zamanin baya iyaye da kakanni sun yi amfani da shi ta hanyoyi da yawa kamar salula wanda mai akwatin rediyo wanda ake ije ta a gida. Yanzu mun samu ci gaba sai dai mu kunna mu tafal amurorin mu da shi a jikin mu. Da ba mu da ikon yin amfani da waya, sai in mun dawo gida an kira ta wayar salula ko ka kira. Amma yanzu ga shi an ci gaba da ko ina za ka je da wayarka. Ba ma iya ko ina ba waya ta zama hanyar ce ta yanar gizo wanda ake amfani da shi a kowane abu, duk wani abu na duniya. Da sai dai ka je a gidan rediyo ko talabishin kafin ya iso gare ka. Ila abin ma ya kai watanni ko shekaru. Amma yanzu ana yi kana kallon abun da ke faruwa ta hanyar wayar tafi da gidanka. Ana gamawa mintoci za ka iya kallo ba tare da sai ka jira rahoto an kawo maka bayani kan abubuwan da ke faruwa ba. Ina amfani da wayan kunne saboda ya kasance cewan ina amfani da shi a kowane lokaci. Ina jin daɗin shi matuƙan sosai. Musamman in ina amfani da shi, nakan ji daɗi da kwanciyar hankali saboda ya kamata in amfani da shi.

Ina son bude taga a ɗaki a kowane lokaci, sabida taga yana da haske a ɗaki. Duk girman ɗaki da kyau ɗin da ɗaki ke da shi, sai ka bude taga ne kakan asalin ganin kyan ɗakin. Sabida taga ya kasance haske ne ga ɗaki ko shago ko ina ma. Shi ya sa nike bude taga a kowane lokaci. Taga ya kasance yana ba da haske da iska na Ubangiji wanda muke sha ba tare da mun siya da kuɗi ba. Shi ya sa ɗakunan gidanmu ko ina suna da tagogi masu yawa, sabida samun haske da samun iska muke amfani da su. A duk ginin da muka yi na rayuwa na muhalli, kafin mun kai lebur ɗin ginin sai mun fara yin tagogi a wannan ginin da muka yi. Sabida shi ne yake tabbatar mana da cewan ginin mu ya inganta. Sabida ba ɗakin da zai amsa ɗaki sai an sa taga. Shi ya sa muke amfani da taga a kowane ɗakunan mu ko da yaushe. Taga ya kasance yana da muhimmanci a ko ina da ake amfani da shi. Kowa yana amfani da taga. Ko ɗakin ka gina ma dabbobi sai kai musu taga. Sabida tanan ne za su ringa shaƙa suna fitarwa, su ringa samun iska mai nagarta balle mu 'yan adam. Shi ya sa kowane ɗan adam ya kasance na amfani da taga. Komin yawan fankoki da AC da suke ɗakunansu sai an haɗa da taga. Shi ya sa na more taga na mai inganci. Ko ina kaje zaka ga mutane suna amfani da tagogi sosai manya manya sabida su ba da iska mai kyau, mai nagarta a ga haske ba tare da an kunna fitila ba. Shi ya sa taga a ko ina ake amfani da shi. Kowa da kowa ya kasance yana amfani da taga. Shi ya sa ni ma nake amfani da shi a kowane lokaci. Taga yana da mahimmanci a kowane foundation ɗin gini da ka yi. Hatta shago ana sa mai taga, gida taga. Ko da bayi ne za ka sa taga don iska ya ringa shiga yana fitar da, yana shigar da mai kyau yana fitar da mara kyau. Amfanin taga kenan a kowane guri. Shi ya sa na sa tagogi da yawa a ɗakuna na sabida bude su ina amfani da su. Kullum ina buɗe taga da ke ɗakina. Kullum kuma nakan yi amfani da shi, kuma kullum nakan ji daɗin taga na in yana a buɗe. Shi ya sa nake buɗe taga na kowane lokaci. Ko ina kaje za ka ga suna amfani da tagan su yadda ya kamata. Misali, in ka kulle taga ba za ka ji daɗin ƙoƙanci yaka yi a ɗaki ba. Shi ya sa in ka buɗe za ka ga haske mai daɗi da iska mai ni'ima suna zuwa gare ka. Amfanin taga a gurinmu kenan sabida yana da mahimmanci sosai. Shi ya sa a duk ginin katanga da muke sai mun fara yin taga kafin a rufe ginin. Shi ya sa na zaɓi buɗe taga na ko da yaushe. Nake amfani da shi ko da yaushe. Ina amfani da tagogi a gidana. A ɗakuna na ina amfani da su masu yawa sabida samun nagartaccen iska.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi ne jakar ku ta kuɗi take ƙunsa da shi a lokutan da ake amfani da shi. Jakar ku ta kuɗi ta kasance jaka ce wanda take da mahimmanci. Jakan nan ta kasance tamkar shine kuɗin ka. A lokacin da ka rasa wannan jakar a hannun ka, tamkar ka rasa kuɗin ka ne, saboda a ciki kuɗin ka suke. Shi jaka abun da ka zuba a ciki shine amfanin jakar ba jakar ba. Don shi an yo shi ne don a zuba abun da yake da amfani. Akwai jaka na kuɗi, akwai jaka na kuɗi, akwai jaka na kaya, akwai jaka wanda ake amfani da shi a yau da kullum. Jaka yana da matuƙar amfani a wurin wanda yake amfani da shi. Shi yasa jaka ko da yaushe in ya kasance akwai abun da ake amfani da shi a ciki, ba a yin sakaci ko wasa da shi. Shi yasa za ka ga an riƙe shi sosai saboda muhimmancin shi. Shi yasa ni ke matuƙan son jaka, saboda jaka na in na zuba kuɗi a ciki, ya kasance ba kuɗin nake kallo ba, ba jakan nake kallo ba, kuɗi na nake kallo. Dalili shi ne saboda ina amfani da shi a lokacin da kuɗaɗe na suke a ciki. Shi jaka an yo shi ne don zuzzuba abubuwan da suke da mahimmanci a ciki. Shi jaka an yo shi ne don zuba abubuwan da suke da amfani a cikins shi. Shi yasa na zaɓi na ringa zuba kuɗaɗe na a jaka saboda suna da mahimmanci sosai. Shi yasa bani wasa gurin kasancewa da jaka na a ko ina, saboda shine kuɗaɗe na suke ciki. Don kuɗaɗe na yake cikin jakan nan, ya ninka wannan jakar da yake hannuna. Don zan iya cewa ya fi kuɗin wannan jakar. Ya fi kuɗin wannan jakar sosai. Shi yasa nake kula da jakar kamar yadda nake kula da kuɗi na. Kuma haka za lika nake kula da kuɗaɗe na kamar yadda nake kula da jakar. Saboda jakar yana dauke da kuɗaɗe na. Shi yasa jaka ko wane kalan jaka ne yana da amfani. Dalili saboda a ciki ne mutum yakan ajiye abubuwan shi na maruri da wanda yake amfani da shi a yau da kullum. Shi yasa jaka yana da matuƙar amfani. Jaka na ya kasance da kuɗi na a ciki. Shi yasa bana sakaci da zuba kuɗaɗe na a jakan nan. Dalili saboda yana da amfani sosai. Shi yasa bana wasa da sakaci da jakan nan. Shi yasa kowanne ka gan shi da jaka a hannun shi, ya san matuƙar amfanin da yake da shi. Tunda ba zai ɗau jaka haka kawai ya riƙe ba, ba zai rataye jaka haka kawai ba. Dole sai ya kasance akwai abun da yake amfanuwa da shi a wannan jakar. Shi yasa da yawa za ka ga mutum ya rataye jaka. In ka duba za ka ga wani kuɗi ne a cikin jakar. Wani kuma za ka ga littattafai ne a jakar. Wani kwamfuta ne a jakan. Wani kayayyakin suturan shi ne a jakar. Wani abubuwa ne da yawa yake da shi a cikin jakar. Shi yasa za ka ga jakar yana da matuƙar amfani a wurin wanda yake da shi. Kamar yadda zai kula da kuɗin sa haka zai kula da jakan nan tasa. Wannan shine dalilin amfani da jaka da muke yi. Shi yasa ko da yaushe za ka ga ina amfani da jaka a lokuta lokuta, a kai a kai. Shi yasa ni ke yawaita amfani da shi a kai a kai. Jaka yana da matuƙar amfani saboda a ciki ne nake zuba kuɗaɗe na, a ciki ne nake yin duk wani sabgogi na rayuwa na a cikin. Shi yasa nake riƙe jaka na da mahimmanci. Nake riƙe shi sosai saboda yana min amfani.

Ina son zama jajirtacce a kowane lokaci. Fatan kowane, burin kowane iyaye su samu ɗa tsayeji jajirtacci wanda zai zama sananne mai sana'a ingantacce, wanda ya zama mutum na kirki, ya zama mutum na gari, mutum mai amfani a cikin al'umma. Yana faruwa ne daga lokacin da mutum ya ɗaura ma kanshi condition ɗin rayuwa. Ko wace rayuwa akwai ta inda mutum ya zaɓar wa kansa. Haka zalika kowa yana da nashi ra'ayin in ma ya zama na gari in ma ya zama wanda ba na gari ba. Shi ya sa za ka ga kowa da irin abin da ya sa a gaban shi. Dalili shine ko wanne da kake ji, kake gani yana da nashi burukan a rayuwa. Wani zaka ga yana abun da yake gani mai, shine mai mafita. Wani zaka ga yana koda ba daidai ba ne a gurin wani, shi zai ringa ganin daidai ne. Shi ya sa za ka ga kowa da irin burunshi. Haka kowa da irin yadda ya ɗaukan marayuwan sa. Shi ya sa za ka ga kowa da kowa, za ka ga wannan yana kan daidai, wani kuma ba shi akan daidai. Dalili shine wannan kana mai kallon ba shi akan daidai, shi kuma yana maka kallon ba ka akan daidai. To kowa da inda ya riga ya tsara marayuwan shi, ya zauna a rayuwan shi. Wani zaka ga yana da burin shiga na mutunci da kamala. Wani kuma yana da gurin shiga wanda ba na mutunci ba, wanda ba na daidai ba. Shi ya sa za ka ga gaba ɗaya al'amuran rayuwa sun zama, kowa akwai inda ya dosa. Wannan in yana kan daidai, wancan ba shi kan daidai. Wanda yake kan daidai yana ma kallon wanda bai kan daidai a kan daidai. Wanda bai kan daidai yana ma kallon wanda yake a kan daidai kallon ba kan daidai yake ba. To ita haka rayuwa yake. Duk inda ka so ka zama haka za ka zama. In ka ɗaura layin da ka sa ma kanka, Ubangiji zai taimake ka. Shi ya sa za ka ga kowa da yanayin shi. Kamar yadda muka zo, wani fari, wani baki. Haka zuciyoyinmu suke, wasu farare, wasu baƙaƙe. Wani mutum ne baƙi amma zuciyarsa faraƙal. Wani mutum fari ne amma zuciyarsa baka irin ne. Haka rayuwan take. Kowa da kalan nashi ƙaddaran. Duk kuma yadda ka so ka zama sai Ubangiji ya so ka zama ɗin. Kwa tankacin akwai yanayin situation na rayuwa wanda akan fuskanta. In ka so ga inda ka so ka zama, wani rayuwan, tsananin rayuwa yakan iya sauya ka daga kan tsarin da ka bi. Yau a cikin mutane da yawa akwai waɗanda yadda suka so su bi marayuwan su ba hakan suka samu ba. Kalilan ne suke cin jarrabawa a halin da suke ciki. Wani zai ce jarrabawan, wani zai kasa cin wannan jarrabawa. Wani zai bi hanyar da ba daidai ba don ya same wa kashi mafita. Bin hanyar nan da ya yi tamkar yadda ya zama ne a rayuwarsa sabida ya kasa zama nagartacce. Dalilin da ya sa kowa za ka gani da kalan shi kamar yadda hannuwan mu ba su zamanto girmansu ɗaya ba, haka kowa ba zai zamanto ɗaya yake da kowa ba. Shi ya sa duk hanyan da ka so ka zama tanan za ka bi ka zama. In ka so ka zama na gari sai ka zama. In ka so ka zama akasin na gari haka za ka zama. Kowa da yanayin nashi ƙadaran. Allah ka sa ƙadaran mu mai kyau ce. Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau.

Eh, ina duba daftarin kuɗin sabida dubawan ke bani lissafi akan duba kuɗina ya yake. Daftarin kuɗi sun kasance kuɗi ne wa'inda inda ka ke da su, haka za ka dinga dubawa sabida hidimomi na yau da gobe. Shi ya kasance ma cewa duba kuɗi a kowane lokaci yana da muhimmanci. Don, yanzu ka je ka sayi abu, abin da ka siya ya kasance ma cewa ka sayi wannan abin a naira kaza, sai kuɗinka ya zo bai kai ba. A lokacin da kuɗinka bai kai ba, to akwai wani gagarumin matsala ta hanyar baza ka mallaki wannan abun ba. In ka kuma riga ka fara amfani da abun da ka siya, to a nan za a sami matsala sabida baka duba daftarin kuɗi ka ba. To amma in ka fara dubawa, sai ka iya siyan duk abin da kake so ka siya saboda amfanin ka. Shi ka ga amfanin duba kuɗin a lokacin da kake da sabgan na rayuwa da su kenan. Shi ya sa na kasance ni mai son duba daftarin kuɗi ne ta hanya mafi sauƙi a kowane lokaci. Ko a cikin waya ta akawun ɗina ta wallet, nakan duba. Abin da na duba na gani, to iya abin da zanje na siya kenan. Bazan siya ya wuce na hakan ba. Shi ya sa nake dubawa a lokacin da kafin na fara hidima da shi kuɗina kenan. Duba kuɗi yana da matuƙar amfani a kowane lokaci, a kowane abu da kake yi. Yau ko a wayan ka ne kake da kuɗi, ya kamata ka dinga dubawa sabida hidimomi na yau da gobe. Shi ya sa nake duba tarin kuɗina da abubuwa da sauransu. Shi ya sa nake duba da tarin kuɗina da komai da fatan in yi amfani da shi. Duk wanda ya san me yake yi, zaka ga yana duba tarin kuɗinsa sabida ya samu, ya san miye mai mafita da wannan abu da yake da shi. Shi ya sa na zaɓi ringa dubawa. Ko wa da kowa, ko siyayya kaje yi, zaka ga an ɗauko abu. Kafin ka fita, zaka ba da kuɗi sabida wannan kuɗi da ka ba da shine zai ba da daman cewa kai ne mamallakin su a ko ina, sabida kai ka ciro ka ba da. Shi ya sa kuɗi suna da matuƙar amfani. Ina duba su a ko da yaushe kamar yadda nake zuba su na aje. Haka nakan duba kuɗina don in san miye nake da shi, miye ne ban da shi. Shi ya sa na kasance ni mai dubawa ne a kowane lokaci. Ina amfani da shi in more rayuwana da kuma abubuwa masu amfani. Shi ya sa koda yaushe bani wasa na duba daftarin kuɗina. Shi ya sa nake duba da farin kuɗina, naga nawa nake da su. In naga adadin abun da nake da su, daga nan sai in ga me zanyi akai. Shi ya sa ko da yaushe nake sabga da kuɗi cikin rufin asiri, ba tare da ina wahala akan wasu abubuwan ba. Shi ya sa nake amfani da su a kowane lokaci. Ina amfani da kuɗina da komai da komai. Duba, kana duba daftarin kuɗinka. A lokacin da na duba, nakan ji daɗi, nakan ji salama akan duba wannan da na yi. Shi ya sa na kasance koda yaushe ina amfanuwa da daftarin kuɗina, ina duba su, ina amfani da.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Ina ƙidaya kayayyaki na a duk lokacin da na zari wani daga ciki. Ina duba sauran kayayyaki na naga guda nawa ne suka ragu. Saboda ko duk wani ɗan kasuwa komin yawan kayan shi sai ya san adadin su, sai ya ƙidaya kayayyakin. Saboda ƙidaya kayayyakin shi ke bada daman cewan a cikin guda kaza saura guda kaza. Misali, ina da kaya guda dubu ɗaya sai na ɗiba ban san adadin da na ɗiba ba, da na ɗiban nan ban san adadin da na ɗiba ba. Kawai sai ya ƙasance sauran da nake da su sun ƙasance ina amfani da su a duk lokacin da nake da buƙata sai na ƙidaya guda nawa ne nake amfani da su, guda nawa ya ragun mun. Shi yasa nake jin daɗin ƙasancewa kayayyaki na a ko wane yanayi. Kayayyaki na suna da matuƙar amfani.

Ina riƙe lema lokacin ruwa sabida yana da matuƙar amfani. A lokacin da lema bai fito ba a ƙarni na baya, kakanninmu suna amfani da malfa don tare rana da ruwa. A lokacin da zamani ya fito aka ƙirƙira lema. Lema yana da matuƙar amfani. Dalili sabida lema ne ake tare ruwa da kuma rana. A lokacin da ake ruwa sama, lema yana da matuƙar amfani gurin masu amfani da shi. Misali, lema in ana ruwa na awa biyar za ka iya ka sa lema a saman kanka ka yi tafiyan awa biyar dinnan ba tare da ruwa ya jiƙa ka na rabin awa ba. Ruwan da zai jiƙa ka a awa biyar shi bai wuce ka samu ruwan da yaɗan taɓa jikinka na minti ashirin ba sabida lema kariya ne ga ruwan sama da ake yi. Kuma lema na da kariya sosai ga rana da ake yi wurin yin amfani da shi. Shi ya sa ko da yaushe nake son yin amfani da lema musamman ma a lokacin damina. A lokacin damina za ka ga al'umma suna yawan amfani da lema sosai sabida a lokacin ko da yaushe gari yana iya yin ruwa. Shi ya sa na zaɓi yin amfani da lema.

Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka, ina fara yin alola, na yi sallah. Sannan na fito sallah, gari ya fara buɗewa sai na yi brush. Lokacin da na yi brush, na zo na ci abinci, na fita na yi wanka, na fita na tafi gurin aiki. Wannan ya kasance kowane ɗan adam yana cikin wannan tsarin da nake ciki. Tunda a lokacin da ka tashi da safe ka yi alola, ka yi sallah, ka yi brush, ka zo ka yi wanka, ka ci abinci. A lokacin kana da daman da za ka tafi ofis. Sannan ka yi marurinka. Ya kasance a lokacin da babu brush ana yin amfani da asuwakin. Lokacin da ka dawo sallah, asuba, asalatu ka zo ka samu, ka yi amfani da brush gurin yin makilin sai ka yi da asuwakin. Ka zo sai ka yi wanka, ka ci abinci, ka ɗauko suturanka mai kyau ka sa ka tafi gurin aiki. Yanzu da zamani ta zo, za ka yi amfani da makilin da brush gurin yin wanke hakora da sannan ka zo ka fita gurin aikinka. Hakan zaka ga kowa yana yi. Dalilin da ya sa nake yin hakan da safe, wasu lokutan kuma in na tashi lokacin da na je na yi sallah na dawo, ina yin training, ina jogging, ina motsa jikina. Bayan na gama motsa jikina, in dawo na yi brush, in dawo na yi wanka, na yi brush, na ci abinci, na kintsa, na sa kaya, na tafi gurin aiki. Saboda training yana ƙara jogging da nake yi na motsa jiki, yana ƙara ba jikina lafiya gurin gudanar da al'amurana na rana da na yau da na kullum, da safiyan zuwa rana zuwa dare ba tare da na ji kasala ba. Shi ya sa na kasance ina amfani da brush gurin yin makilin. Shi wannan makilin da nake yi yana da matuƙar amfani sosai. Shi ya sa ko da yaushe ina tashi da safe sai na yi makilin kafin na ci abinci. Shi ya sa nake jin daɗi a kowane lokaci. Saboda in na tashi bacci, na yi abun da zan yi, na kintsa ina fita in zuwa gurin aiki. A lokacin da na fita gurin aiki nakan ji wani karsashi da ƙarfi a jikina. Wasu da yawa suna siyan abin motsa jiki suna ajiyewa a gida a lokuta da safe da suka tashi sai su yi amfani da shi. Ni na kasance ina jogging kafin na yi wanka. Wannan jogging ɗin da na yi shi ke ba ni daman ƙara ta da zufa na zo na yi wanka. Da na yi wankan nan shi zai sa na zo na ci abinci. In na ci abinci zan ji lafiya da ƙarfi in fita gurin aiki cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Shi ya sa na zaɓi jogging da safiya bayan na gama al'amurana kafin na yi wanka na fita gurin aiki. Da zaran nayi wanka na fita zan tafi ofis. Na kasance ina jin daɗi a lokutan da na kama hanya nakan tafi. Ina tafiya nakan ji ni sayyau kamar wanda bai da kasala. Sakamakon foundation da na yi, abubuwan da nake yi na safiya in na tashi shi ya sa ko da yaushe nake ji na tamkar kamar kullum haka nake. Nan ko ba haka nake ba shekaru na daɗa tafiya. Saboda ingancin da na ba ba rayuwa na lokacin da na farka da safe shi ya sa nake.

Ina iya ɗaure kulli. Dalili, ɗaura kullin nan shine zai bani mafita a abin da nake so tsawon shi ya kai min. Sabida ɗaura kulli shine zai bani daman cewan ba sai na ƙara siyo wani abun da zai kai daret ba. Ɗaura kullin nan da nayi ko da bai kai min yadda nake so ba, zan ƙara kaɗan ne akan sai naje na siyo wani. Dun haka shi ya sa na koya ɗaure kulli sabida amfanuwar da nike da shi. Shi dauri ko na mene ne a lokacin da ka ɗaura kullin shi, ya katse ka ɗaura kullin shi, zaka samu sauƙi a dukkanin abubuwan da kake yi. Dalili shine kana da misali akwai igiya sai ya katse, sai kace a a gashi ba wani igiya. Shin in ka ɗaurin zaka iya amfaninka da shi ko baza ka yi ba. Dole zaka yi amfani da shi sabida ka riga ka ɗaure. In ban da alama da ya nuna bama za a ce an daure ƙullun bashi daidai yake ba to sai dai alamar da dai zai nuna. Zaka biya buƙatunka da shi cikin kwanciyar hankali. Shi ya sa na koyi ɗaura kulli. Mutane da yawa suna da dabara wurin ɗaure kulli. Sakamakon dalili a lokacin da kake amfani da igiya ko belt ko wani abu ya katse in baka iya ɗaure wa ba ba a lokacin dole sai dai kaje ka siyo sabo. Amma in ka iya ɗaurewan shi zai baka daman kayi amfani da shi ko da zuwa wani lokaci. Na ga mutane da yawa suna amfani da daurin kulli sabida wurin ayyukansu in aka ce sai sun je sun sayi sabo. Sabon nan bai samu wa sabida wataƙila basu da kuɗin da za su siyo sabon a lokacin. Shine dalilin da ya sa su kan ɗaura kullin suyi amfani da shi. Sakamakon ba kuɗin sabon kuma za aimanage kafin kuɗin sabo ya samu. Na ga wa'inda da yawa ma ɗaurin kullin ma da suke yi a abubuwan da suke amfani da shi yana da yawa bamma ɗaya ba ne. Sabida dalili, in an ɗaura zai yi aiki lafiya lau ba wanda zai ce an ɗaure. Shi ya sa ni ma na koyi ɗaura kulli sabida matuƙar amfanin da yake da shi. Shi ya sa ko da yaushe in abu na ya samu matsala nakan ga akwai inda yake da buƙatan a ɗaura ƙullin shi. Har in naga wurin da yake da buƙatan a ɗaura kullun shi bani yin ƙasa a gwiwa nakan ɗaura ƙullin nan nashi. Iya ɗaura ƙulli yana da matuƙar amfani ko da ɗan kwali ne ko da ba ɗan kwali ba. A lokacin da ka iya ɗaure kulli zaka ji cewan tabbas ka taimaki rayuwar ka da aikin da kake yi a lokacin. Shi ya sa bana wasa wurin ɗaurin kulli. Mutane da yawa zaka ga suna amfani da ɗaurin kulli dalili sabida suna amfanuwa da shi wurin ayyukansu. Sabida in basu ɗaure ba abubuwan bai musu daɗi. Shi ya sa ko da yaushe nike ɗaura kulli a abubuwan da nike yi. Ko da yaushe nike ɗaura ƙulli a abubuwan da nike yi bana yin sakaci. Na ga mutane da yawa wa'inda basu iya ɗaure ba kulli na kuma koya musu sun iya sabida muhimmancin shi a lokacin da kake tsakiyan aiki. Ɗaurin ƙulli na da matuƙar muhimmanci. Shi ya sa na iya ɗaurin ƙulli sosai. Nike ɗaura--

Menene abincin da ka fi so? Na fi son tuwo, sabida tuwo yana da bitamin wanda yake inganta jiki a kowane lokaci. Tuwo wanni saban mu na ci tun iyaye da kakannen, har yau ba a daina ci ba. Shi ne sahihin abinci wanda yake fara gina ma ɗan adam jiki. In na rasa tuwo, na kan ci jollof rice ko fara da mai. Na kan iya amfani da ɗan wake amma na fi son shinkafa in ba ɗan waken. Shi ya sa na zaɓi abinci mai kyau mai inganci don more lafiya da rayuwa na. Ina son tuwo da daddare, da safiya raguwan haɗin ɗumamin shi in ci. Shi ya sa na ke amfani da tuwo koda yaushe, sabida yana da amfani.